Eh ina iya hawan keke. Ina iya hawan keke sosai saboda tun ina yaro tun bama muyi wayo ba ake hawa keke muna ƙurƙurawa. Ko da ba a aike mu ba muna hawan keke muna son keke sosai saboda keke abun sonmu ne. Sannan kuma kafin na iya keke gaskiya na sha wahala saboda har ciwo na ji a jikina. Akwai tabuwa har yanzu yi takarda ne a yanzu na hatta. Idan na duba jikina sai na ga tabar nan, na faɗuwa a keke da na taɓa yi. Haka kuma da na iya keken kuma ina jin daɗi saboda ko ba kome yi nakan yi alfahari kuma na je inda nake so naje. Saboda iya keke a gaskiya sai mutum ya tsaya ya koya. Dan da wannan ɗabi'a ce irin ta yaro. Duk lokacin da yaro ya fara girma, ka ji ya cebfara cewa yana so ya hau keke, yana so ya hau keke. Tun yaro fa bai fara girma tun yana bai iya tafiya ba haka zai fara damuwa da ya hau keke. Da zai ringa ganin keke a gida zai damu ya ringa ya ce zai hau. To wannan shine irin abubuwan da muke fuskanta yanzu. Yaro da zarar ya fara girma indai a gun da yake a gida ko mashin ko wani abun hawa haka, za ka ji ya ce shi ma yana so ya fara hawa. To ta haka haka muka iya keke. Muna hawa a hankali, a hankali. Muna ƙoƙarin cewa mun iya har sai da muka girma. Har na girma, na yi wayo har yanzu ina hawa keke saboda keke a yanzu haka ina da keken da duk inda nake so in je. Ba kome bane dole zaka daukar a kan mashin ba. Ba kome zaka dogara a kan mashin ba ko wani abun da ba lallai ka hau mashin ba. Amma idan ka amfani da keken ka, keken ka zai ishe ka, zai kaika inda kake so ka kai saboda ita keke da kake gani kamar, ah, kamar a ce, ah, motsa jiki ne. Domin idan ka kasance mutum ne wanda ba ka motsa jiki keke za tayi maka amfani. Saboda idan kana hawa keke zai kasance dukkan giwoyin ka da kuma inda suka kasance irin inda sigari suka yi daskare a jikin ka, to za su, za su, za su dawo daidai. Wato za su, za su, za su zai kasance idan kana motsa jiki kana tuƙa keke ko doshi za ka ji ka daina samun gajiya, ka daina samun kasala saboda ita ma motsa jiki ne. Asali ma idan kana hawa keke sosai za a gane cewa tama fi motsa jiki. Wadashi keke yana da matuƙar amfani. Yau in kana hawa gobe ka daina hawa suka ji daban daga jikin ka. Saboda shi yana, yana sa mutum ya ji daban a jikin sa. Yana kuma warware waɗansu abubuwa wanda ya danganta motsa jiki saboda ana so duk abin da zaka yi a rayuwa kamar idan ka ci abinci ba ka kasance mai bacci ba amma me ka rinka motsa jikin ka haka saboda akwai waɗansu sinadari da suke jikin mutum wanda suna buƙatar sai an ƙona su tukuna za su iya tafiya ko kuma za su iya zuwa inda ake so su je. To amma idan ka ce za ka ci abinci sai ka dinga bacci ka ba tare da ka yi ƙoƙarin motsa jiki ba toh waɗannan sinadarin ba lallai ba su iya wucewa. Za su je su maƙale a wani wajen da bai kamata ace su maƙale ba. Asali ma idan siga ne zai je ya daskare a inda bai kamata ace ya daskare ba. Amma idan kana motsa jiki zai kasance daga baya za ka rinka ƙona shi. Kana ƙona shi kuma ƙona shi sannan sai ya je inda ya kamata ace ya je. To a gaskiya hawa keke abin farin ciki ne. Sannan kuma duk wanda Allah ya sa yana hawa keke gaskiya abun alfahari ne ya kamata ya yi alfahari a hakan.

Eh ina wanke tufafi, ya danganta da kwanakin da nake wanke tufafi amma bani da adadi ko nawa ne nake wanke tufafi. Idan na zo wanke wa nakan wanke wa sau biyu ne. Ina wanke ciki da baya na. Wanda idan na zo wanke wa ruwan farko, zan wanke shi ne saboda in fitar da datti ta hanyar sa clean. In tabbatar da dattin ya fita yanda zan samu saukin wankewa. Ruwa ta biyu ne shi da nake wanke wa soso da sabulu. Idan na wanke shi da sabulu, sai in wanke shi ciki da waje. To ciki da waje zan wanke shi, shi ruwa ta biyun ba ciki da waje. To idan na juya shi ta wajen ne shine zan shanya shi a ruwa, sai in sa shi a ruwa in shanya shi. Gaskiya wanki ba kowane mutum namiji yake son wanki ba. Duk da akwai wanda shi ya na so ya yi wanki da kansa amma mafi yawanci wani yana so ya ba da a yi mishi wanki ne. Amma yanzu in ka ce za ka ba da a yi maka wanki, aƙalla za a yi maki, za a maka wankin da ba ka so ba. Wanda kai karan kanka idan ka ga an yi maka ba daɗi za ka ji ba. To wannan dalilin da ya sa waƴansu basu cika son ba da wanki ba kenan. Saboda ba a ma su wankin da ake so. Amma gaskiya ni bana ba, ban cika ba da wanki ba. Ba zan ce bana ba da wanki ba saboda na ta ɓa ba da wanki. Wai lokacin da na tara wanki kamar hauka, na gagara wankewa na saboda ina tunanin ba zan iya wankewa ba. Sun yi datti sosai da ya kai ba zan iya wankewa ba. To dolen dole dai sai na dai a hankali na san yadda na yi dolan dole saboda kada a zo, a zo a samu matsala. To bawai dan bazan iya wankewa ba zan iya wankewa amma ina tsoron ba zan iya wanke wa a rana ɗaya ba. Indai har zanyi wankin nan sai na shafe kwana uku ina yi. Idan nayi rabi yau na ƙara yi rabi gobe na ƙara cike rabin. To haka haka zan iya gamawa. To amma sai na ga to tun da haka ne me zai hana in ba ma mai wanki ya wanke min da guga? To abun da nayi kenan tun wannan lokacin kuma ni da kaina nake wanki. Ko washe gari wancan, ah, sati da ya wuce nayi wanki kusan kala goma. Haƙiƙa bana son wanki da yawa kuma koda kala goman da na wanke na jikkita kuma ina azumi lokacin amma kuma saboda na son wanki na ne kuma na damu da shi kuma dama ina buƙatar na yi wankin. Shi yasa ban ji komai ba a jikina. Saboda ni na kanso ace nayi wanki ko da kala biyar ne shida ya ishe ni. Wadda zan biya buƙatana da shi. Amma matsala ta ita ce ko nayi wankin aƙalla to ba zan ƙara yin wata wankin ba. Har sai na tabbatar da kayan nan sun kusa ƙarewa. Wata sa'a amma saboda kasala da kuma lalaci har sai na bari ma ƙila kayan ma sun ƙare. To irin wannan ƙalubalen ne nake fuskanta a wajen wanki. Yasa nake cewa ba zan iya tantance ko so nawa nake wanki ba a rana ko a sati ko makamancin haka. Amma gaskiya sau biyu ne nake wanki. Idan kalan wanki na sau biyu ne. Idan na wanke na farko zan fitar da dattin jiki. Wanki na biyu kuma sai na wanke ciki da waje. Daga baya sai in sa shi a ruwa sannan kuma in shanya. Idan ka iya wanki abin alfahari abin farin ciki ne saboda ba kowa ya iya shi ba. Saboda ita wanki tana cikin tsafta. Sannan kuma tsafta ba ga kowa ba ne akwai wanda a haka yake ba wai tsafta yake da shi ba. Wani ya kuma ce zai yi wanki ne kawai dai don ya ga cewa ya fatar da datti ko da ya ne ɗan kaɗan ko da datti ya ɗan fitar da shi saboda yana tunanin ya yi datti amma ko ya ne ya ɗan fitar da datti ko da akwai sauran datti ba damuwarsa ba ne. Shi kuma wanki ana so a fitar da dukkan dattinl da ke jikin wankin ne. Shi ne zai dace kuma shi ne za ka ji daɗin kai kakarankanka ka sanya kayanka. Wanki ana so a fitar da dukkan dattin da ke jiki ne. Amma waɗansu ba haka suke ba. Wani yana tunanin kawai bari ya fitar da datti ko da ya ne ko da bayi da ko kaɗan ne ya fitar da shi. E, ina wanki aƙalla sau biyu ne. Sau ɗaya ina, ina yi.

Eh ina lulluɓa da bargo. Ina lulluɓa da bargo, ballanta na ka zo lokacin sanyi ina lulluɓa da bargo. Amma lokacin zafi ban lulluɓa da bargo saboda lokacin zafi dai aƙalla dai sai dai in nema fanka, in nema fifita, fifita ko fanka. Wanda zai kasance shi nake fifita ko nake, ah, ah nake, um, kare kaina daga zafi. Domin shi zafi da sanyi ba ɗaya ba ne. Zafi da sanyi ba ɗaya ba ne kuma kowannan su nada illa. Sai dai shi zafi a gurina dai, a tunanina da fahimtata zafi ya fi sanyi, ah, illa. Zafi ya fi sanyi illa. Saboda shi zafi idan ya za kama ka, idan zafi ya nemi ya ka maka zai saka da ciwon kats-- sanƙarau. Ciwon sanƙarau hayyakai ka ga illa shi. Kuma ciwon sanƙarau idan ya zo har mutuwa mutum yakan, yakan ciwon sanƙarau. Shi kuma sanyi sai dai ya cutar da kai ta hanyar gangan jikinka don ga s-- sama ka wa insu abubuwa dagajikin ka dinga jin kamar kana ciwon kaza. Kazi kace ko kuma kaji marar ka yayi kaza kaza to duk waina ne. Duk waina akwai maganin sa, za ka iya sha magani ka warke. Amma shi idan ciwon sankarau ya kama ka lokacin da zai kama ka ma ba kowa zai sani ba. Cikin mintuna kaɗan zai iya kama ka kuma hayyakai ka ga illa. Kuma duk wannan shine illan zafi. A gaskiya idan lokacin sanyi ya zo nakan lulluɓe kaina da jikina da bargo. Bargo ma mai matuƙar, ah, nauyi wanda zai kasance ba tare da sanyi ya shiga jikina ba. Sannan kuma idan zan fita waje a lokacin sanyi nakan sa, ah, suweta na ciwon sanƙarau hayyakai ka ga illa shi. Guri dai gurgudu. Shi bargo wani abu ne wanda ake amfani da shi, wadda shi da shi ake lulluba. Wanda ake lulluɓe jiki ne don kare mutum daga sanyi. Wato don kare mutum daga sanyi. Sannan kuma yana daga cikin ɗabi'an mu yanzu ba wai lallai su dolon dole sai lokacin sanyi suke lulluba ba. Akwai wanda ko ba lokacin sanyi ba idan har zai baci kowane lokaci yakan iya lulluba. Nikuma gaskiya indai ba lokacin sanyi ba bana iya lulluba amma lokacin zafi bana ma son yin lulluba. Saboda lokacin zafi lokaci ne wanda ya kamata mutum ya bari jikinsa ya sa iska, ya bari jikinsa ko ina ta iska ya shiga. Saboda akwai wasu sassa na jiki, akwai wasu sassa na jiki wanda akan so mutum ya bari iska ya shiga wato a samu, ah, eh, yanayi na me suna shi ma yanayi na jin daɗi. Wanda zai kasance ko ina ya somu, ah, daidaituwa. Baka bar wani waje ya kasance iska baya shiga ba har ya kai ga zufa yana kai guran. To idan zafi yana kashe wannan fatan zai iya zuwa ya jawo wa mutum ciwo ko wani wani illa haka. Shiyasa sa ba a ma umurtan mutum ya ringa sanya bargo lokacin zafi. Domin idan zafi ya tattaru a lokaci guda a jikin fata, to fata yana saman ma fata wani ciwo wani wanda mutum ba lallai ya sani ba. Ballanta na kuma aka ce kana da wata rauni kuma sannan ga zufa yana kashe gurin. To yakan iya jawo maku wata rauni daban wanda ba ka san da shi ba. Ko kuma aa inda ka bari wani sako ne a sansan jikinka kuma ka zufa kuma ko ince zafi yana kashe gurin to yakan iya jawo maku wasu kuraje wanda kai karen kanka ba la-- ba lallai kila ma ka taɓa ganin kurajen ba. Ko kuma illa ba ka taɓa kamu da irin kurajen ba. Wannan shine dalilin da ya sa ake so mutum ya ringa barin jikinsa yana ɗan san iska. Sannan kuma yana da kyau mutum ya dinga sanya bargo ya dinga lulluba bargo domin ni ina lulluba bargo gaskiya a lokacin sanyi kuma ina jin daɗin lulluɓe bargo. Domin bargo wani kariya ne daga sanyi.

Eh, ina kuka lokacin yanke albasa. Ina kuka lokacin yanke albasa saboda albasa yana da wata sinadari a ciki wadda ke sanya mutane kuka. Amma kuma a gaskiya, duk dabararka, duk lissafin ka duk wannan ɗanka. Baka isa ka ce za ka yanke albasa ba kuma yana kusa da idanunka kuka ba, zai saka hawaye. Kuma ko da a ce kukan ba na gaskiya ba ne amma zai saka hawayen duk wanda ya gani ya ce to wannan alamun kamar kana kuka ne. Domin wata sinadari ne wadda ke sanya mutum ya kuka. Amma kuma a gaskiya, duk dabararka, duk lissafin ka duk wannan ɗinka. Baka isa ka ce za ka yanke albasa ba kuma yana kusa da idanunka kuka ba, zai saka awaye. Sanya abinci yayi daɗi sannan kuma yana ƙara ma jiki lafiya. Duk wanda yake cin albasa a gaskiya, idan kana cin albasa to zai kasance yana ƙara maka wani abu a jikinka. Wani zai yi tunanin to menene amfanin cin albasa? Dak da albasa idan ka ci shi za ka ringa jin kamar kana jin bakin ka na wari ko ko makamancin haka. Ba a so mutum ya ringa ci da yawa amma gaskiya cin albasa yana da kyau. Wani zaka ga ya dafa abinci amma bai damu da cin albasa ba saboda yawancin mu, fi yawancin mu maza, dukda ba wai saboda ba mu damu da shi ba dai saboda ba ma samun watakila mu tsaya mu je mu siyo albasa mu sa. Shi ne babu maƙara saboda ni idan zan yi girki yanzu haka, idan ba albasa to bazan damu ba. Haka nan zan yi girki na kuma na ci. Amma idan da albasa, zan iya sa albasa sosai, in ji albasa na sashi a ciki saboda ina son shi sosai. Yana ɗan ƙara mun zaguwa jikina. Ina jin daɗi idan ina cin albasa. Amma kuma wajen yanka shi yana matukar sani hama, yana sani kuka, yana sani awaye wanda hakan, wanda hakan ba na jin daɗi. Kuma wannan ya zama dole ne tun da ba yanda za ka yi ka, ka juya al'amurun zuwa yanda kake so. Saboda shi albasa shi wani standard sinadari ne wanda shi ba ka isa ka iya sanya kanka rashin kuka ba. Dole dole wannan kukan sai ka yi shi, ko kana so ko ba ka so. Saboda ita dole ne idan kana yankata, dole ne a samu kana awaye ko ba dalili sai ka yi hawaye. A gaskiya yanke albasa, duk da ba kowa ya iya yanke albasa ba saboda babu wata, akwai hanyar da mata suke yanke albasa. Mafi yawanci mata suke amfani da shi. Kuma sabo baya hana. Idan ka saba yanke albasa, ya kasance ba za ka yi kuka ba, sai ka yi wannan hawayen. Shi albasa kamar haka halittan ta suke. Haka, haka, haka Allah ya halicce ta. Wato saboda sinadarin da ke ciki, dolen dole ne mutum idan zai yanka shi, dole ne ya kuka. Sannan wannan kukan ba wai kuka har cikin zuciya ba ne. Hawaye ne kawai na wanda shi albasan yake sanyawa a cikin idanun mutum. Wato yana sanya wani sinadari ne a idan mutum sai mutum ya ji ya fara kuka. Wannan shi ya sa albasa yana da matukar kyau. Sannan kuma yana da kyau mutum ya ringa cin albasa a tattara da jikinsa. Duk da ban san amfanin su da yawa ba a jiki amma ina da tabbacin a likitance, a zahirance, albasa yana da matuƙar amfani ga jiki ga wanda bai sani ba. Sannan kuma idan kana cin albasa, kai karan kanka za ka riƙa ganin canji a tattara jikinka. Za ka gane cewa akwai amfani a albasa. A duk lokacin da nake yanke albasa, a hakikanin gaskiya ina kuka awaye.